Kana iya ɗinka tufafi? A'a, bana iya ɗinka tufafi saboda ni ba maɗinki ba ne. Hedai idan kayana ya ɗan yage, ina kai wa tela ne ya sake ɗinke min.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu ita ce siffili takwas ɗaya huɗu bakwai ɗaya shida siffili siffili siffili uku.

Kana sa turare kullum? A'a, ba kullun kullun nake sa turare ba. Musamman yanzu wa azumi bana sa turare. Kasancewar ina azumi hakan zai iya cutar da wani, hakan yasa bana sa turare.

Kana son abinci mai yaji? Eh ina son abinci mai yaji. Kasancewar abincin da ake sawa yaji in ba a sawa masa yaji ba, zaka ji abincin ba zai ciwu ba. Hakan ya sa nake son abinci mai yaji.

Wanne launi tawada kake amfani da shi? Launin tawadan da nake amfani da shi shine baƙi. Kasancewan allon da muke rubutu muna sama farar ƙasa, wanda idan mun yi amfani da baƙin tawada yakan sa rubutun ya fito masa da wadin karantawa.

Ya ka ke bikin ranan haihuwar ka? Eh ni gaskiya bana wani bikin ranan haihuwa na, sai ya zo ya wuce ma ni ba tare da ma na sani ba, sai dai in na ga'ana min wushin kawai sai in yi godiya.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abun da nake yi da yamma kafin na kwana shine zan ci abinci, zan ɗan yi hira, sai in ɗakko wayana ina kallo lokacin baccina nayi sai na kwana.

Kuna da manufa na wata-wata? A'a, ni ban da wani manufa na wata-wata face, tara kuɗin makarantar yara na na term wanda nake ajiye musu five five hundred wanda shi ma ban fara ba dai nake son yi.

Kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, ni ban da alaƙa da yankan albasa. Hakan yasa ni bana wani kuka gaskiya saboda ban da alaƙa da yankan albasa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine taimakeke ni ya tsakani. Wadda idan na ga abokina yana abunda ba daidai ba, zan kira shi in ce mai, "wani, abunda kake ba daidai ba, ka gyara." Wadda idan na ga yana yin daidai, zan yi koyi da shi. Wadda idan ya zo yana neman taimako daga gareni idan ina da hali, zan masa. Wadda shi ma idan yana ganin ina yin abunda ba daidai ba, zai zo ya kira ni ya jara min. Wadda idan yana neman taimako, zai nemi taimako a wajen shi kuma zai taimake ni. Wannan shine muhimmancin abokantaka. Takai ce kuma inda aka abota ya fi ɗorewa.

Kana sanya safa kullum? A'a, ni ba na san ni safa kullum. Kasancewan ba sau ciki nake amfani da shi ba. In na sa sau ciki sai in zan tafi training ne wanda training ɗin ma ba kullum nake zuwa ba. Ina zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Hakan ya sa ba ko da yaushe nake sanya safa ba.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, muna cin abinci tare da mutane, musamman a azumi irin haka. Ni zan ɗauki abinci na in kai mana, wannan masu kawo nashi, sai mu ciyar da juna tare.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so shine irin kayan apple, kayan marmari dai haka da irin su nama da irin in gani a wajen cin naman barbecue. Haka, da ina so irin wadannan abubuwan sosai suna burge ni matuƙa.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi a rana, zai kai kusan sau huɗu ina ga. Kafin na shirya zan kalli madubi wani lokaci idan na shirya. Sannan in na dawo daga wajen aiki zan duba madubi. Ina duba madubi kusan sau uku dai ina tsammanin a takaice.

Kana iya duba lambar QR. Eh, ina iya duba lambar QR ta hanyar Skainin a wayana. Tanan na ke iya duba lambar QR.

Ya kake ajiye kuɗi? Yadda nake ajiye kuɗi, ina zuwa banki ne in biya a samin a'a so so na. A gida kuma ina samun wani safe wajene sai in ɓoye yadda zai zama cewa wani ba zai gani ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Kulle ƙofa kullum sai dai na mota idan mota na ta nan. Kulle ƙofan ɗaki kuma sai dai iyali na, wata rana nima ina kullewa.

Kana karatu kafin ka kwana? Gaskiya sau da dama ni ban cika karatu ba saboda barcin yana zuwa ne a bazata. Daga gyangyaɗi wani lokacin kawai sai in ji bacci ya dauke ni. Hakan yasa gaskiya babu wani karatu da nake yi.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? Ni bana amfani da tsintsiya sai mai ɗakina ne take amfani da tsintsiya tana amfani da tsintsiyar laushi ne.

Wanne lokaci kake wanke kayayyaki? Gaskiya ni ban da lokacin wanke kayayyaki, wanke min ake yi. Hakan ya sa ni banda wani lokaci sai dai lokacin kai wanki, na kai wanki dai. A sati biyu ina kai wanki sau ɗaya.

Yaya kake neman izinin hutu? Ni bana neman wani izinin hutu, kasancewar kasuwan da muke muna zuwa da safe mu dawo da daddare muna hutun mu da daddare ne kawai. Sai in kuma tafiya ya kama mutum zai yi excuse a wajen aiki a lokaci kawai zaka kama hanya kai tafiyan ka ne.

Kana da sa hannu a saƙonni? A'a, bana da sa hannu a saƙonni amma idan mota ta kawo mana kaya ina sanya hannu a jikin waybill.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ni babu ranar da ba na zuwa kasuwa muddin ina da lafiya ko kuma ina gari. Babu ranar da ba na zuwa kasuwa, kasancewan ni ɗan kasuwa ne a hakan yasa ko da yaushe ina cikin kasuwa. Kuma yanzu ina son kasuwanci, hide jari ne, bani da shi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Gaskiya ba sosai ba. Buɗe tagan ma wani lokacin bai dame ni ba in ba zafi ne yake damuna ba.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu tana nan lafiya dai za a ce, amma yadai akwai matasa wasu marasa aikin yi suna ɗan yawace-yawace suna siyar da ƙwayayyiki. Sannan unguwar mu kowa yana ganin hanjin kowa, an bi an dan rarraina juna dai haka. Sannan unguwar mu akwai yara masu ƙoƙarin fita neman na kansu sosai haka. Sannan unguwar mu yara suna ɗan resfetin din juna wani lokacin. Amma manya manyan yawancin ba su da haɗin kai, kasancewa an tashi a unguwa ɗaya kowa ya san halin kowa hakan yasa ba a girmama juna.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yadda nake ajiye takardu a wajen aiki irin invoice ko wubil da aka kawo na kaya, akwai gefe guda da na ware domin tara irin waɗannan abubuwan. Ko da za a neme su gaba.

Yaushe kake farkawa kullum? Lokacin da nake farkawa kullum kasancewar muna tashi sallar asuba kafin azumi ina sa alarm ne ƙarfe huɗu da rabi ina tsammani. Amma yanzu muna sa alarm ne ƙarfe uku da rabi kasancewar azumi za ta tashi a ɗumama abun da za a yi sufuri da shi. Hak an yi sa mu ƙi ɗan farkawa da wuri muna sa alarm ne kullum.

Ya ka ke jurewa zafi? Yadda na ke jurewa zafi idan ana zafi ina kunna fanka ne ko na kunna AC ko kuma in sha ruwan sanyi ko in samu inuwa in zauna a ciki. Saboda zafi ne ba yana mugun damu na idan ana zafi. Na fi son waiza na ba zafi ba, ba sanyi ba ko kuma waiza na sanyi.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da nake so shine ina ɗan tsokanar mutum haka muna dariya da baki ba wai wasa da hannu ko wani abu makamancin haka ba. Na fi son wasa wanda za muyi ta da baki. Ina ɗan tsokanar ka kaima kana tsokana na yadda rai dai ba zai ɓaci ba. Haka na fi son irin waɗannan wasa tsaki.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Eh, ni duka biyu ina so kasancewar da su nake rayuwa kuma ina jin daɗinsu idan na ci. Ina son shinkafa ina son kuma ainihin shi tuwo.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet ba zan iya iya taba ba, kasancewar wayana a koyaushe inda ina da intanet yana buɗe ne.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki, yayi a kwamfuta kawai inda muke rubuta kashe kuɗin da aka kashe ta hanyar sallama ko ta hanyar sallamar leburori muna rubutashi ko ta hanyar sayen abincin gida saboda mu ga inda muka kashe a kasuwar mu.

Wani launi idanunku suke? Launin da idanunmu suke shine fari da baƙi. Toh ni launin idanunmu, amma a gefen idanunmu akwai wani ɗan ɗigo daya fito. Wani ɗan baƙi haka kaɗan wanda daga baya ne muka same shi.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gida da nake yi kullum gaskiya ni babu wani aiki da nake yi a gida dai zama kullum. Banda cin abinci ko kuma kwanciya. Shine kawai ne aikin da nake yi. Kasancewan yana da iyali, ita take yin duk wani abin da ake yi a gida.

Mi kake ji ranar biyan albashi? Eh, kasancewan ni ɗan kasuwa ne. Ranar biyan albashi idan an biya albashi, kasuwa muna shaida wa an biya albashi muna jin daɗi. Kasancewar yadda masu albashi za su shigo cikin kasuwar mu suna siyayya. Hakan yana sa mu ji daɗi da yin albashi.

Wace biki kake fi so, bikin haifuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama wanda muke kiranshi da Maulidi. Muna jin daɗin Maulidi, kasancewar mu musulmai muna farin ciki da haifuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Hakai samu kewa lakabi da ranar haifuwar shi wadda ake kira da Maulidi muna jin daɗin wannan ranan sosai sosai saboda mu masoya Manzon Allah ne Sallallahu Alaihi Wasallama.

Ya ka ke kiyaye kalmar sirri? Yadda na ke kiyaye kalmar sirri shine idan munyi abu ya zama na sirri da mutum ina ƙoƙari in rufa wa muna asiri ba tare da na je na samu wani na faɗa masa abun da ake ciki ba.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da muke amfani da su a gida, muna amfani da cokali, plate, muna amfani da kujera, muna amfani da flask, muna amfani da gas, muna amfani da tray, muna amfani da kula, muna amfani da leda, muna amfani da gawayi, muna amfani da abubuwa da dama. A kasuwa muna amfani da sistem, muna amfani da biro, muna amfani da receipt, muna amfani da abubuwa da dama wadda lokaci ba zai bani daman rubutu su ba. Sai dai ace za'a rubuto su kasancewar lokacin ɗan kaɗan ne. Amma ababen da muke amfani da su a gida suna da matuƙar yawan gaske wadda wani abun sai da in an zauna ne ma za'a rubuto shi. Amma abubuwan da muke amfani da su a gida suna da matuƙar yawa sosai.

Kana yin harsashi lokacin barci? Eh, wani lokaci ina tsayawa inta harsashi. Ina tunanin tunanin wasu abubuwan da suke faruwa, dani masu daɗi ko mara daɗi. Kasancewar ni ɗan adam nai, ina da rauni zanyi tunani in ga ko na ɓata wani rai. Na yi wani abin da ba shi ba saboda zo mu zauna, zo mu saɓa ne. Wani lokacin za ka iya ɓata wa mutum rai ba tare da ka sani ba. To idan ya kira ka ya faɗa maka, in naje idan ya bace idan na zauna ina tunanin irin waɗannan abubuwan, sai in ji ba daɗi sosai saboda a ranar na ɓata wani rai bana jin daɗin haka.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, indai kunnen waya shine ear piece toh ina amfani da kunnen waya amma ba ko da yaushe ba. Kasancewan sai zan ji wani abu in da baida volume ko kuma na sirri sosai sai in ɗauka in sa idan ina cikin jama'a. Amma idan bana cikin jama'a ina haƙo da bulin ne na waya in saurari duk abinda nake so.

Wane gudu na fanka kake so? Gaskiya, gudu na fanka da na fiso bana so ya ƙure gaba ɗaya. Ina amfani da lamba biyu ne zuwa uku a wajen aiki a kasuwa, wanda in a AC ne kuma ina ƙure lambar gaba ɗaya ma bana jin komai.

Wane irin wasa kake yi a waje? Gaskiya ni bana wani wasa a waje. Idan nayi wasa a waje, idan a wajen training ne. To training kuma in kaje, kaje morning training ne ba wasa ba. Wasa layin ƙwallon ƙafa shine wasa za ku je ku buga match da wasu. So amma ni bana wannan gaskiya, ba wani wasa da nake yi a waje.

Kana fison tufafin auduga ko siliki? Ni na fi son tufafin auduga akan siliki, duddama ban san siliki meke nufi ba, amma ni na fi son tufafin auduga matuka.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Wani lokaci kasancewan idan ina tuƙi a motana ina sauke glass ɗin mota ne, sannan idan ina zaune a cikin ɗaki ina buɗe glass wata rana na taga. Saboda in ji iska ya shigo cikin ɗakin, hakan yasa nake ɗan sauke taga. Nake amfani da taga sannan nake son zama a kusa da taga.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yadda yake shago ne a cikin kasuwa, sannan muna da wajen zama na manaja da na asistan manaja.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri saboda tsaro. Ba don tsoro ba, kasancewar kiyaye lafiya na batiri.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? A'a, ba na zuwa aiki lokaci daidai saboda ni ɗan kasuwa ne. Ba mu da tsayayyen lokacin fita, amma akasari muna fita daga irin ƙarfe takwas yaɗanyi sama haka, lokacin mu ke fita.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. A ciki ma na ke kwana saboda yanayin garin da muke da anguwan da muke ba na jin daɗin kwana a waje. Na fi son kwana a ciki.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ina jin tsoron ƙwari. Kasancewar ƙwari kala kala ne. Wani ƙwarin idan ya cije ka zaka ji zafi ko kuma zai iya cutar da ka. Hakan yasa na ke jin tsoron ƙwari.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya yin tuƙin mota sosai. Har dogon tafiya da mota ma ina yi. Kasancewan ina da mota kuma na iya tuƙin mota, Alhamdulillah lafakaran.

Yaya kake zubar da shara? A'a, ni ba na zubar da shara kasancewan akwai yaron da yake mana aikace-aikace a gida, wadda shine idan ya yi sharan zai ɗebi sharan, zai kai sharan can inda ake tara shara. Akwai inda aka keɓe na musamman domin tara shara a wajen kasancewan anguwan da muke unguwar talakawa ne. Laidodi za su tafi ya suna shiga gidaje wadda ba mason hakan mu ma hakan baya mana daɗi sosai. Hakan ya sa aka zagaye wajen ake zubar da shara wajen idan an tara shara a wajen, motar shara za ta zo ta ɗebi sharan ta kai shi can bayan gari sai a je a ƙona. Lallai can muke zubar da shara amma ba ni nake zubarwa ba, mai aiki a gidanmu ne yake zubar da shara.

Nawa ruwa kake sha kullum? Gaskiya ina shan ruwa sosai, amma ba zan ce ga adadin da nake sha ba. Kasancewan ina jin tsoron in yi ƙarya wadda ƙarya babu kyau ko a addinance. Amma dai ina shan ruwa sosai, na san haka.

Kana fi son zama a kujera ko taɓarma? Gaskiya ni na fi son zama a kan kujera. Ya fi min daɗi. Zan jingina, zan yi yadda na ke so. Amma a kan taɓarrma idan na zauna zan jini na takura. Sannan mazaunaina za su yi saurin gajiya. Hakan yasa ni gaskiya zama a taɓarma bai dame ni ba. Na fi son zama a kujera 80% gaskiya.

Kuna samu horo a wurin aiki? Horo a wurin aiki heɗe na horar ni, kasancewan ni ɗan kasuwa ne sannan akwai yaran da suke ƙasa da ni, to kaga ni sai dena horar.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh, ni bana wanke tufafina. Mai ɗakina ne ta ke bin wanken tufafi, amma ni bana wanke tufafi gaskiya saboda ba aikina ba ne ba.

Wane irin tufafi kake fi so? Kalan tufafin da na fi so shine na fi son riga babba, malam-malan, jamfa da hula sannan da ƙananan kaya.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Lokacin da na kamu da mura, ina yin ƙoƙari ne in je ni wajen likita domin in karɓo magani. Sannan ina hanuwa da shan ruwan sanyi da duk wani abun da na sani zai tayar min da muran. Ina ƙoƙari in hana kaina shi wannan abun.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? A'a, ni ban taɓa gwada sabunta shirye-shiryen kwamfuta ba amma ina so in canza kwamfutan gabaɗaya ma.

Yaya kake jin hayaniya? Eh, lokacin da nake jin hayaniya bana jin dadi musamman idan kayina yana ciwo ko ina da makamancin haka sai in ji na fi son zama a keɓe a waje guda ni kaɗai ba tare da kowa ya min magana ko na kunna wayana ko wani abu makamancin haka ba. Saboda in samu nitsuwa, in samu relief a cikin rayuwata.

Kana raba wurin da kake yanar gizo? A'a, gaskiya ba ko da yaushe ba. Kasancewar yanda garin mu ya zama yanzu babu security sosai, hakan yasa ba ko da yaushe nake raba location ɗin da nake ba.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Eh, ban da lokacin ƙidaya kayayyaki, kasancewar kayakinmu a ƙidaye yake. Hakan ya sa idan muna son duba ƙidayayyen kaya muke, awakan kwamfuta mu kalla.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Eh, yadda na ke yanke shawara a aiki, ina tsayawa in yi tunani akan abin da yake aukuwa, in ga inda mafita, in bayar da shawara in ban da mafita kuma sai in yi shiru.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama, musamman lokacin da muke yin sallah ko muka 'idadda sallah, ina ƙetare ƙafafu.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayana na cika ajiya. Kasancewar ina yin screenshot sannan akwai application da nake amfani da shi domin ajiye ajiyan abubuwan da suke da mahimmanci ƙwarai da gaske a wajena. Hak an yin sa nake ajiya a cikin wayan saboda ta cika ajiya sosai.

Ya ka ke haɗuwa da abokan ciniki? Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki suna zuwa kasuwa ne domin sayayyan kalan kayayyakin da muke so. Idan Allah ya kawo su muka yi ciniki sosai muka haɗu to muna karɓan lamban juna ne wani lokaci ta yadda idan sun koma za su mu riƙa yin waya wani lokacin idan sun je ba sai sun turo ba kawai za su turo kuɗi ta sama ne sai a tura musu kayan. Mai aikin su yazo ya ɗauka ya kai musu.

Kuna yin wuta da itace? A'a, ni ba na yin wuta da itace. Abin da muke amfani da shi a gidan mu shine gawayi da gas. Wanda iyalina ne take amfani da shi, ba ni ba.

Ya ku ke aiki tare da ƙungiya? A'a, ni ba wata ƙungiya da nake aiki da shi, sai dai kamfani, muna jin daɗin aiki da kamfanin da muke aiki da su, kasancewar muna neman kaya, su bamu akan lokaci.

Yaya kake magance koke-koke? Hanyan da nake bi domin magance koke-koke shine ina tsayawa in saurari maganan da idon basira sannan in yi abin da ya dace game da hakan.

A wane wata aka haife ku? Watan da aka haife mu shine ina tsammanin watan daya ne. Kasan cewan date of birth na duka jan january ne a cikinsu.

Ya teburin ku a wurin aiki yake? Teburin mu a wurin aiki yana nan ne mai wajen zaman mutum biyu, wadda ni ina zama daga fari.

Yaya kake inganta aikin ku? Ina inganta aikin mu ne, tafarnoni da dama, kasancewar ni ɗan kasuwa ne dole zan na karfafa wani ƙasa da ni yi gwiwa domin mu yadu mai kyau da amfani.

Kana riƙe riga a aljihunka? A'a, ni ba na riƙe riga a aljihu na. Kasancewar ni idan ina tafiya hannuna a ƙasa yake ba a cikin aljihu ba. Ko da na tsaya ba na sa hannu a aljihu.

Yaya sa hannun naku yake? Yadda sa hannunmu yake, muna sa hannu ne da hannu na hagu. Mu ɗauki biro mu ɗan rubuta farko na sunanmu, sai mu goga mu goga ya mu ja layi, mu yi cycle mai ɗigo biyu a gaba.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wajen aiki shine kwamfuta na kasancewan ta tsufa kuma window seven ne kuma yana son window eight ne.

Kana cimma manufar tallace-tallace. Alhamdulillah, muna cimma manufar tallace-tallace, kasancewa a ƙasa damu akwai waɗanda suke zuwa tallace-tallace da dama kuma suna sayar mana da kaya Alhamdulillah.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Jakar mu ta kuɗi, bamu da jaka ta kuɗi, sai banki. Hakan yasa bamu da wani tsayayyen launi da muke da shi na jaka.

Wane launi bangoginku suke? Launin da bangogin mu suke shine fari. Kasancewan ina son fari haka yasa akai bangoginmu fari.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, ina duba aikin da ba zai wahalar da ni ba wadda zai ɓata min lafiyan jikina, sai in daidaita shi da ayyukan da zanyi wadda ba zai cutar da jikina ba.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, gidanmu ba ni nake tsarkake shi ba, mai aiki ne yake tsarkake shi. Yana tsarkake shi ne sau biyu a rana ina ga.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yadda muke sadarwa a wurin aiki, kasancewar shagonmu duka muna tare a wuri ɗaya ne, muna yin announcement ne a tsaye da baki kawai.

Yaya kake kokawa gidan ku? Yadda nake kokawa a gidan mu ina ƙiran mai ɗaki na ne mu tattauna in koka ma ta.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, ina yin analysis ne a cikin raina sai na fara da ayyukan da suka fi muhimmanci a gareni.

Ya kake magance matsaloli a aiki? Hanyar da nake bi don magance matsaloli a aiki shine ina tsayawa ne in yi tunani, in ga abin da ya dace sai in ba da shawari ko in yi umarni da a aikace.

Kana duba daktarin kuɗi? A'a, ni babu wani daktarin kuɗi da nake dubawa. Kawai ni kuɗi idan an ba ni, ina adana shi ne amma adaninshi daga nan sai a kai banki.

Kana yin ƙiran bidiyo? Eh, ina yin ƙiran bidiyo lokaci zuwa lokaci. Musamman lokacin da nake cikin nishaɗi, ina yin ƙiran bidiyo mai kyau sosai.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ne cikin natsuwa da girmamawa da mutuntawa, ta yadda zanje a hankalin shi yadda gobe zai sake dawowa sake siyan abu a wajen mu.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, wani lokacin ina sanya tunatarwa domin ayyukanmu suna da matuƙar muhimmanci da son ayi su akan lokaci. Hakan yi sa muke sa lokacin tunatarwa.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu babu yadda yake. Mu dai muna bin jadawali ne kawai da ka, ba tare da mun rubuta shi ko mun ajiye yadda muke wannan ba.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Irin ƙasan da gidanmu yake da shi shine an yi shi ne da farin ƙasa haka sannan akwai inda aka yi shi da jan ƙasa haka.

Wane irin jaka kake kai? Irin jakar da nake kai shine baƙar jaka, saboda tana da girma sosai kuma tana min abun da nake so.

Me kake yi don ƙara aiki? Ba wani abu da nake yi domin ƙara aiki, kasancewar mu muna da lokacin tashi a kasuwa. Idan Allah ya sa mun tashi sheke nan. Amma babu wani abu da muke don ƙara aiki.

Kana fatan samun cin yawa? Eh muna fatan samun cin yawa, saboda cin yawa abu ne mai kyau kuma da kowa ke biɗan shi.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine idan an kawo mini abun da yin wadda kwastamomi suke so za mu je daga gare su sai mu tallata musu shi. Idan Allah ya sa mutane sun ɗauke shi, mu karɓa mu tallata musu mu sayar da shi.

Yaya kake tafa? Yadda nake tafa idan na zo na samu abokina muna zaune. Idan na faɗa mai wani abu na ban dariya sai mu tafa.

Kana fikicin tufafi? Eh, ina fikicin tufafi saboda fikicin tufafi abu ne mai kyau. Hakan yasa nake son fikicin tufafi sosai sosai.